A ina da madubi a gida sun dai kai guda goma ha kannan domin madubi suna da matuƙar amfani a lokaci da dama irin za ka je wurin aiki ko kuma ka yi wanka ha kannan kana son kaga fiskan kyaun ka za ka yi amfani da madubi da dama. Akwai madubin mirror akwai madubin mota akwai kuma madubin gida. Madubai suna da yawa a gidajen mutane kuma gaskiya yana matuƙar taimaka ma mutane sosai. Har lokacin da za su fita wani wuri ko kuma za su je unguwa, idan fiskan su yayi wani iri za su iya duba wannan madubin kuma madubin nan zai iya ba su alamancewa gaskiya fuskan ka bai yi kyau ba za ka iya gerawa ko kuma wani abu ya yi yawa ta gefen nan za ka iya gerawa. Ni ina da madubi a gida sun kai shida ha kannan. Ina da madubin guda shida a gida kuma suna da matuƙar amfani sosai kuma suna taimakawa. Zamana masu ajiye madubi da yawa domin yana da matuƙar amfani sosai sosai ya zamana ni ina da madubi guda bakwai a gida, guda shida bakwai, guda bakwai kenan.

Eh ina matuƙar ajiya a ranar gizo gizo. Eh ajiya a yanar gizo gizo yana da matuƙar amfani sosai kuma yana taimakawa sosai ta wujajen an yi dabam dabam. Domin idan za ka ajiye buƙatunka da kuma za ka yi kasuwanci, mutane kana so mutane su san sosai kuma kuma za ka yi wani, wani rayuwa wannan za ka iya sawa yanar gizo gizo domin mutane su gani kuma su taga farin ciki. Idan kana yin ajiya a yanar gizo gizo gaskiya yana da matuƙar taimakawa sosai domin ko da kanka ka samu wani mayoyita halitta da zai taimakawa. Kuma ba ka da ƙudi sosai kuma ba ka da mara marin shaho yin munafu. Mutanen da zasu iya taimakawa ne ina ajiya a ranar gizo gizo. Eh ina ajiya a ranar gizo gizo domin yana da matuƙar amfani sosai mutane kuma sukan samu biyan buƙata ta yanar gizo gizo domin mutanen da dama yanzu idan ba ajiye ta yanar gizo gizo ba, abubuwan da dama barayu sun yawa kuma ka ga wannan abun zai sha sata ga iyalinka amma idan ka ajiye wannan abu a yanar gizo gizo dole sai a samu wadan yanar gizo gizo ka idan bai sani ba bayan din mara wada ya sata abu ya daka a yanar gizo gizo ka.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace domin ruwan 'ya'yan itace yana da matuƙar amfani sosai. Ahso da dama wasu lokuta akan ce itace yana da matuƙar amfani kuma yana da magani a jikin ɗan adam. Idan kana shan ruwan itace akwai wasu ruwan itacen da ya kama ta kana sha, akwai wanda bai kama ta kana sha ba. Akwai kalarsu itacen dibino, itacen kwakwa, itacen goruba. Akwai gorubar kashi kashi biyu. Akwai gorubar da ake ce mai goruba wacce ruwa na ciki, iya ruwan sama da inda ko kuma zaƙi ne. Akwai ruwan itacen rake. Wancan itacen rake da na faɗa da sosai rake yana da matuƙar zaƙi sosai kuma akwai ruwa a cikinsa. Wancan haka itacen, ina iya shan ruwan itace domin yana da matuƙar amfani. Kaga siga yana da matuƙar amfani a jikin mutum sosai. Domin a wasu lokuta da dama siga ya kan kawo wasu a abubuwa da dama a jikin mutum domin suke jiki. Kuma goruba ya kan sa mutum, jiki yayi magani sosai, yana maganin matuƙar sosai.